Menene yake sa ka dariya? Gaskiya abubuwan da ke sa ni dariya suna da yawa, musamman ina tuna abin da ya faru daga baya. Kaman wani abokina da suna ko ɗan uwanshi ne suke faɗa da shi to dai ya faɗa kunne ɗan uwanshi ko sai ji zai ɗauki dutse ya buga masa. So ashe kare ne taɗan kwanta haka lokacin kuma gashi duhu yayi da daddare ne, sai ji maimaku zai ɗauka dutse ya buga ma ɗan uwansa ashe kankare ya ɗauka. To kullum na tuna abun nan sai na yi dariya gaskiya sosai, sosai. Saboda da yazo zai ɗauka ya buga me sai karen nan ta kamuwa ta kawo mai cizo sai ya gudu, da gudu. To abun nan ina tuna ko da yaushe ina jin ina dariya.

Kana amfani da mataimakin murya? Gaskiya bana amfani da mataimakin murya, saboda na fi so duk abin da zanyi, murya na ne ya fito. Eh, asalin ni ne shi yasa bana son in amfani da wani mataimakin murya saboda ina so murya na ne ya fito. Asalin ni ne, ba wai wani ba ko kuma wani abu zai gyara mun murya na, a'a kawai ina so in tabbatar da ni nike magana. Bansan amfani da mataimakin murya.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh ina biyan kuɗi ta waya wajen siyan kati ko kuma wai na tura ma mutum kuɗi ta account dina, so zan tura mai ta account dina in biya shi kuɗi ko kuma in saya, uhn, katin wuta ina iya siyan shi ta waya na ba tare da na je ba wajen. Ko kuma in zan saya kati, ko data, ina siya ta waya. Ina biyan kuɗi in siya ta cikin waya na. Ko kuma in zan biya bashi ko kuma idan zan siya wani abu, ina siya ta waya na. Ko ma mene zan iya tura masu kuɗi sai in siya ta waya na.

Sau nawa kake ƙidayar kayayyaki? Sau ɗaya nake ƙidayar kayayyaki. Kuma yanzu idan zan yi aiki, to zan yi aiki, to tabbas zan sau ɗaya sai na gama aikin, sannan zan zauna in ƙidaya su, in ƙidaya kayayyakina ɗaya bayan ɗaya, in tabbatar da guda nawa ne, guda nawa ne yanzu a ƙasa. Kuma in ƙidaya kowanne sannan in tabbatar wa zan ba wannan, zan ba wannan wannan, zan ba wannan wannan na wannan ne, wannan na wannan ne sau ɗaya. Don idan na gama su a lokaci ɗaya, na gama su a tare to zan tabbatar na haɗu na bar kowa wajen ya.

Kana kunna tsaron batiri? Eh, ina kunna tsaron batiri amma sai de lokacin da na tabbatar batir dina ya yi ƙasa sosai, to zan iya kunna tsaron shi domin kan ya sauka sosai don ina so ya kai min har, har in nima in sa caji na. Don haka ina kunna tsaron batiri amma sai ji idan na tabbatar batir dina ya kai, ya kai, yayi low to da kanshi ma zai nuna mun, eh, in kunna tsaro. Ko kan kada na kunna, to sai in taɓa kunna wa domin ya, ya, ya, ya, ya, kulan mun da batir ɗina har ya kai yanda yake so.

Kana son wurare masu hayaniya? Gaskiya ba na son wurare masu hayaniya saboda hayaniya zai sa ka ji, kana, ka ji duk abin da kuke tunani ko maganan da kake yi ko abu kake yi idan da kwai hayaniya ba za ka ji dadi ba. Kaman yanzun da nake wannan abun inda da hayaniya ne ba zan ji ba kuma ba za a fahimci me nike cewa ba. Don hayaniya bai da kyau sosai. Gaskiya ba na son wurare masu hayaniya. Duk inda nake so ina son wajene shiru wanda ba hayaniya, wanda shiru ko da da hayaniya ba sosai ba amma kuma ya zaman waje. Kowa yana da harkokinsa, kowa na maganarsa a cikin hankali a cikin natsuwa. Ba wai kowa ya yi ta abu cikin hayaniya ba. Gaskiya ba na son wurare masu hayaniya.